Ba, muna kallon American films, suna kallon Korean films amma gaskiya na daɗe ban kalla fim ba. Abu da yawanci films a kawai suna cinye wa mutum lokaci ne, lokacin da ya kamata a ci yayi amfani da shi yayi abin da zai yi amfani shi a rayuwar shi. Yayi amfani da awa ɗaya da wani abu kawai yana kallon wasu.

Ina cajin wayana ne yawanci da asuba idan na tashi sallar asuba to zan yi ƙoƙari in saka cajin wayana. Shine lokacin da nafi cajin wayana amma ko da rana haka idan wayana ya tai ƙasa na, na saka cajin wayana. To kawai dai, a takai ci ya danganta da lokacin da wayana yayi ƙasa. Da asubuh ma idan na ga wayana a ƙwai ɗin caji ban cika damuwa da mm cewa sai na saka caji ba.

A'a na iya dafa abinci, na iya dafa abinci sosai. To ni na fara dafa ma abinci tun kafin in shiga makaranta, in shiga yunifasti kenan. To na fara dafa abinci lokacin bayan na shiga yunifasti kuma sai dafa abinci na ya karu tun da ni ne a ɗaki, ni kaɗai ne a ɗaki babu wanda zai yi girki idan ba ni ba. To dole na koyi dafa abinci sosai kuma na, na iya.

Eh, ya danganta da inda zani. Akwai lokutan da nake tafiya da sauri, akwai kuma lokutan da gaskiya tafiyana ina yin shi a hankali ne sosai. Amma in dai wuri ne zani wanda kona yi latti ko wani abu, to gaskiya ina ƙoƙari in yi tafiya da sauri sosai.

Yawanci ina koyan fasaha sabo ne ta wani lokaci YouTube haka, wani lokaci ta Twitter. To na san dai wani lokaci abun inta zaka iya inta waya ne zaka ga wani bidiyo kuma maybe na wani abu daban wanda zai ɗauke maka hankali kuma ka je ka danna. To shi ya sa da ɗan fara fita ina zuwa ina koyan, ah, fasaha, fasahuhi daban daban daga su saka sola, sola ta dasu kuma irin gyaran wuta dai da sauransu da abin da ya yi danganci kamar abin da ya danganci wutar lantarki ina kokari fitan ji in koya a waje.

Na fi son zama a birni. Mene ne zai kai ni ƙauye? Birni akwai kayayyakin rayuwa masu kyau, akwai tituna, akwai asibitoci, akwai wuraren zuwa na shaƙatawa, wuraren ziyarta sosai a birni. Amma ƙauye fa, ƙauye yawanci haƙuri kawai suke yi. Yawanci idan za a yi abu a ƙasa ma ko gwamnatin ƙasa za ta yi wani abu, wani lokaci ana mantawa ma da ƙauyuka. To ina, ina, ina addu'a dai su ma ƙauyuka za a dinga tunawa da su idan za a yi irin waɗannan ayyukan. Ni kuma a matsayina na matashi, idan na zama, idan na zama wani abu a gwamnati zan yi ƙoƙari kuma ba a gwamnati ba zan yi ƙoƙari in yi, in ɗan yi abubuwa sosai a ƙauyuka da ban da ban.

Ni koyaushe ma ina yin wanka. Ina yin wanka wani lokaci kafin asuba, ina yin wanka wani lokaci da safe, ina yi da rana, ina yi da yamma, ina yi da daddare. To, babu lokacin da ba na yin wanka. Kawai dai ya danganta da, da lokacin da ya zo min wani lokaci ko ina jin zafi ko kuma dai na san cewa na ɗan daɗe ban yi wanka ba kuma ina so yin wanka.